Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka saboda a samu wato ingancin ayyuka wanda wato mutane za su ji daɗin shi a lokacin da suka same shi.

Kwarai ma kuwa ina son abinci mai yaji, saboda shi yaji musamman wanda aka haɗa shi da tafarnuwa aka haɗa mai kayan ƙanshi yana ƙara ɗanɗano a abinci.

A'a bana yin ciniki a kasuwa sassaɗe ɗan kasuwa ne wanda yake kasuwanci yake yin ciniki amma ni ba ɗan kasuwa bane ni ma'aikacin gwamnati ne mai ɗaukan albashi a kowane wata. Cinikaiya wato ana danganta su ne da ƴan kasuwa.

Kuri kujerunmu wato a gidanmu da muke amfani da su kala kala ne. Akwai kujeru na katako, akwai kuma kujerun da ake amfani da su wato a cikin ɗaki kwashen. Sannan akwai kujeru kuma irin na dining table amma dukkansu suna da daɗin zama.

Nakan motsa jiki amma ba na motsa jiki kullum saboda akwai ranakun da ba na iya samun wato lokacin da zan motsa jiki, sai dai na fi motsa jiki a lokacin da na samu wato lokaci musamman da safe.

A duk irin namomin da na fi so, na fi son naman kaza soyayya saboda ita naman kaza nama ne wanda bai da illa sosai a jikin ɗan adam. Sannan kuma ina son wato nama irin na shanu, musamman naman kai ko kuma wato wurin bindi. Ina son wannan naman wurin.

Sosai ma kuwa ina cin citta a abinci, musamman idan aka yi jalof akan daka, wato citta da yaji ne da tafarnuwa gaba ki ɗaya kuma tana maganin sanyi.

Ba na kunna Bluetooth dina kullum sai dai idan wato buƙatar hakan ta kama. In ya kasance wato in ina so in tura ma wani, wani abu wato a Bluetooth wato nakan buɗe. Ins, in ga na tura mai ko kuma idan ina so wato na yi, na, na yi pairing wani hotspot shi ma nakan buɗe Bluetooth.

Ina bikin ranar zagayowar haihuwa ta ne musamman in ina gida, ina tare da iyalina nakan wato sabonta abincin gida na kuma yara na da in basu kyaututtukan da ya kamata saboda rana farin ciki ne.

Ita ma wannan jimla da aka gina wannan tambaya da ita ba ta ba da cikakkiyar ma'ana ba, sai dai ana nufin wato kwana a ciki kaman ko a cikin gida ko kuma a cikin mota ko kuma a cikin wani wuri ne ake nufi, amma tambayar ba ta ba da ma'ana ba.

Ƙwarai ma kuwa wayata tana dedeta haske da kanta musamman idan dare yayi. Ina amfani da ita musamman a lokacin da idanuwana suka samu wato hasken yana musu yawa. Wayata takan dedeta haskenta.

Bana duban kalanda kullun sai dai idan ta kama in duba kalanda, nakan duba kalanda ne a lokacin da wata ya kawo ƙarshe.

A dukkan lokuta na kowace rana, wato ni daidai ne duka ina son su, sai dai ni na fi son lokacin safiya. Saboda a lokacin safiya mutun ya tashi wato, wato duk wani ayyukan da zai yi ya riga ya gama shis shirya su ko kuma a lokacin ne zai shis shirya su kafin yin su.

Farkon abun da nake yi idan na farka daga bacci, wato safiya kenan, na kan yi addu'ar tashi daga bacci in godema Allah mahaliccina da ya tashe ni lafiya. Sannan ya kare ni daga dukkan sherrin masu sharri wato a cikin bacina da daddare. Sannan sai in tashi na je masallaci na yi sallah. Bayan nadawo idan naga akwai sauran lokaci nakan fita nayi atisayen. Sannan bayan na dawo sainai wanka sai kuma na fara haramar zuwa wurin aiki.

Nakan riƙe lema a lokacin ruwa musamman idan ruwan yayyafi ne. Amma in ya kasance ruwa ne mai ƙarfi nakan sa wato rigar ruwa. Saboda shi ruwa mai ƙarfi wanda yake zuwa da iska ba mutum baya iya riƙe lema. Iskar za ta zo ta yi ɓata lemar ta yi kaca-kaca ma da ita. Amma ba kai wasa ba iskar ta fisge wato lemar ta tafi da ita wani wuri. Dan haka idan yayyafin ruwa ne nake riƙe lema, in kuma ruwa ne mai ƙarfi bana riƙe lema amma kuma nakan sa rigar ruwa.

Ba ni da wani adadin da nake share ƙura a kullum, sai dai in ya kasance wato duk lokacin da naga ƙura a inda nake, ko ɗaki, ko ofis ko kuma a wani wurin da nake zama, nakan share a dukkan lokacin da naga ƙura.

Ba na yin kuka lokacin yankan albasa, sai dai idan albasa ta kasance mai yaji na kan yi hawaye amma ba kuka nake yi ba. Sai dai wato albasa mai yaji takan sa dukkan wanda yake yanka ta hawaye. Ni ma hakan take mun tana sani hawaye albasa mai yaji amma kuma ba kuka take sani ba saboda akwai bambancin kuka da hawaye.

Muna samun horo a wurin aiki musamman wato na, na, na ƙaro ilimi a dukkan lokacin da wani abu wato ya fito sabo wanda ya danganci aikinmu wanda na ci gaba ne. Akan tura wato wasu mutane su je su ƙara samun horo don wato ƙarin samun ƙwarewa akan aiki.

Ba ni da takamaiman wata lamba wacce in wacce in na kunna ta a fanka na fi so. Saidai ya danganta ne idan wato a lokacin bazara ne lokacin zafi nakan sa lamba uku ko lamba huɗu amma in ya kasance zafin bashi da yawa wato akwai sauro nakan sa ta a lamba ɗaya ne.

Idan na fahimci tambayar da ake yi a nan, wato ana tambaya ne akan signature wato yaya sa hannun mu yake. Kowa yana da irin nashi irin sa hannun ne amma wato mutane ba su da irin sa hannu guda ɗaya.

Ina sa turare kullum saboda wato ni ma'abocin sa turare ne. Ina son in ji ina ƙanshi a rayuwa ta, shi ya sa nake sa turare kullum.

Ƙwarai ma kuwa ina shuka wato wasu tsire-tsire a gida musamman a lokacin damuna. Ita ma mai ɗakina wato matata ma abuciyar son wannan shuke-shuken ne.

Kwarai kuwa ina son zama har da makwanciya a kusa da taga, saboda taga dukkan lokacin da aka ɗauke wuta sannan akwai zafi a ɗaki idan ka buɗe shi, wato taga yana bada iska.

Idan na fahimci wannan tambaya, wato ko ana nufin wato manufa ko muna yin wani abun da muke ƙara juna a wata, eh dai dukkan watan, dukkan watan duniya mu a matsayin mu na aiki, na ma'aikata muna yin adashi saboda wannan adashi yana taimaka mana.

Irin takalman da nake so ina son wato takalma na sabciki. Saboda su takalman sabciki takalma ne waɗanda in ka sa za ka iya wato taka komai ba tare da wata ƙaya ko wata allura a ƙasa ta soke ka ba kuma ƙafarka za ta sumul sumul a dukkan lokacin da ka cirota a wannan takalmin na sabciki. Shi ya sa nake son irin takalmi sabciki.

Wannan tambaya ina ga wato tana nufin cewa ko ina iya tsallake igiya, ya danganta wato wace irin igiya ce sannan a ina take kuma wane irin yanayi ne ake so wato ko kuma wane irin yanayi ne zan tsallake ta.

Ina magance dukkannin wasu damuwowi da na samu a aiki, musamman idan wato na fahimci daga inda damuwar ta wato ta fara. Nakan zauna ne na yi nazari in gano inda asalin damuwar take sannan sai in bi wasu hanyoyi don magance ta.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta iyaka bakin gwargwado. Sai dai akwai wasu wareren da wato a kwamfuta bana iya shigen su.

Ina shan ruwa mai sanyi a lo-- musamman a lokacin bazara, lokacin da, wa to lokaci akwai zafi ko kuma a lokacin zafin rana, na kan so in sha ruwa mai sanyi.

Ina cin abinci da cokali kuma ina cin abinci da hannu. Sai dai ya danganta akwai irin abincin da nake ci da cokali, kamar irin su shinkafa da doya wato da wake da wasu sauran abinci. Shi kuma cin abinci da hannu da nake yi, wato na kan ci tuwo ne ko sakwara ko amala. Na kan ci waɗannan abinci musamman na gargajiya da hannu.

Wannan kalma da wannan jimla da aka gina ta, wato ma'anarta ba ta ba da ma'ana ba saboda waya ba ta da kunne a Hausanci, musamman Hausar mu.

Eh ina son kallon wata da daddare saboda shi wata wata halitta ce wanda a lokacin da ya hasko zai haska gari. Ko da ba ka ɗauka fitila ba idan ka fito a lokacin da wata ya haska gari za ka iya ganin gaban ka. Za ka iya ma tafiya ba tare da ka duba ba saboda haske da ni'imar hasken wata.

Diddadai ni ba dan kasuwa bane amma ya kasance duk lokacin da na je kasuwa zan siya abu mukan yi ciniki da wa inda na je siyan kaya a wurinsu kuma nakan siya kuma su siyar mun in biya su.

Wato babban furen da na fi so a rayuwa ta in gan shi, wato shi ne furen wake. Musamman waken mu irin na Hausa. Sabo a dukkan lokacin da nake noma shi wannan wake, idan ya fito yayi ganye, wato idan ya yi fure, musamman in ya yi fure da yawa, nakan ji daɗi. Kuma ina sha'awar ko da yaushe wake na in ga ya yi fure da yawa. Saboda yawan fure ɗin shi ne yake nuna yanda waken zai yi yawa.

Babban abun da na fi tunawa wato a lokacin ina yaro, wato shine a lokacin da mahaifiyata mamana take ji da ni, za ta ba ni abinci sannan kuma za ta ba ni ruwa in sha. Sannan idan kayana ya yi datti, za ta wanke mun. A takaice dai babban abun da na fi tunawa da shi wato hidima da ɗawainiyar da iyayena suka yi mun a lokacin da nake yaro. A dukkan lokacin da wato na tuna nakan musu addu'o'i, sannan buri na a rayuwa ta in ga ina faranta musu.

Ina jin daɗi da farin ciki sosai wato a lokacin da aka ce rana ce ta biyan albashi, duddadi mu bamu da takamaimai rana wato guda ɗaya wacce ake biyan albashi, sai dai ace wato satin biyan albashi.

Ina tafiya zuwa wurare ne wanda ya danganta yanayin inda wurin da zanje. In ya kasance wato wuri ne da ya kamata in hau mota nakan hau mota saboda nisanshi, in kuma wuri ne wanda ya kamata in hau mashin shi ma nakan hau. Sannan akwai wuraren da nake tafiya a ƙafa.

In na gane wannan tambaya ko ƙila ana tambaya ne yaya nake yin tafi. Na kan yi tafi ne a dukkan lokacin da na ga wani abun da ya burge ni.

Na fi son zama fiye da tsayuwa, saboda shi tsayuwa yana ma haifar da basir. Duk da dai wasu malaman asibitin sun ce shi ma yawan zaman yana haifar da basir amma a lokacin da mutum yake zaune ko aiki yake yi baya saurin gajiya.

In na gane wannan tambayar, wato ana nufin a wane wata aka haife ni saboda jimlar ta zo ne da jim'i sannan kuma kowa akwai irin ranakun da aka haife shi. Ni dai an haife ni ne wato ɗaya ga watan biyu na alif dar-- na alif dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in, a wato wanda yayi daidai da Gregorian kalanda.

Wato a lokacin da nafiso, wato na kowace shekara, wato shine lokacin da muke, wato lokacin da ake hidimar, wato ƙaramar sallah da babban sallah. Na kan so wannan lokaci.

Na fi son zama a kujera fiye da tabarma saboda ita kujera ko bakon wurin ka kaje aka baka kujera, wato alamun an mutuntaka ne an darajtaka ka. Musamman kujera irin ta kushin ta daki.

Ƙwarai ma sosai, wato ina da dabbar gida, wato ba ma dabba ba ce guda ɗaya. Ina da dabbobi a gida, akwai kaji, akwai awaki sannan akwai mage.

Bana riƙe riga a aljihu saboda shi riƙe riga a aljihu ba ma al'adan mu bace ta Hausawa sannan kuma ma ba ma girma bane a ga mutum yana riƙe riga a aljihu.

Ina son kallon faduwar rana wato musamman a lokacin da nake jiran rana ta faɗi in ina azumi wato in karya azumina. Wato lokacin da rana ta faɗi lokacin ne in ina azumi lokacin shan ruwa.

Shagon da na fi zuwa wato na fi kaima, na kaima 'yan uwana ziyara wato shago ne irin na abokanai na teloli wanda ni ma lokacin a shekarun baya na yi ɗinkin tela to na kan so in je shagon teloli don in ringa tuna baya.

Ina cin tafarnuwa sosai kuma ina son tafarnuwa, musamman tafarnuwan da aka yi ta aka haɗa yaji da ita. Wato tafarnuwan da aka yi yaji da ita tana da matuƙar daɗi. Sannan ita kanta tafarnuwan ma ina cin ta haka ɗanya. Saboda likitoci wato ma'aikatan lafiya sun gaya mana tafarnuwa magani ce wacce take amfani sosai a jikin ɗan adam.

Ina wanke tufafina, wato sau ɗaya a mako. Nakan tattaro dukkannin wasu tufafina da suka yi datti in wanke su a ranar Asabar saboda ranar Asabar rana ce wanda ma'aikata suke samun hutu. A wannan rana ce ake wani aikace-aikacen gida ga ma'aikata.

Idan na gane wannan tambaya, wato ƙila tambayar tana nufin wato sau nawa nake wato wanke gida, saboda a hausarmu ta Hausa ta nan Kano da Jigawa ba a tsarkake gida, sai dai akan wanke gida ne. Wato musamman idan yayi datti akan sa ruwa da sabulu ko omo a wanke. Nakan wanke gida a lokacin da naga wato ƙura ta yi yawa amma ba kullum ba.

Ina amfani da wato kafofin watsa labarai masu yawa, amma sai dai waɗanda na fi so, na fi son kaman wato gidajen watsa labarai kamar irin su BBC da Al Jazeera, sannan sai wato gidajen watsa labarai na cikin gida irin su NTA da sai ditv sannan da TVC News. Waɗannan gidajen watsa labarai ina son su saboda gidajen watsa labarai ne waɗanda ake ganin cewa sun shahara kuma dukkan wasu kanun labarai ko rahotanni akan wato ba a cika samun su daba daidai ba. Akan samu rahotanninsu ma dukkansu sahihaine.

Ba kowane mako muke wato taro ba, sai dai idan ta kama mu kan yi taro namu na tsofaffin abokanai, wato wa'inda muka gama makaranta sannan mu kan yi wato taro na dangi saboda zumunci.

Ina iya dafa abinci amma musamman abincin imba mai wahala bane. Nakan iya dafa shinkafa da miya ko kuma shinkafa dafa duka da wake har da ma indomi ina iya dafa su.

Ina iya hawan keke kuma ina iya tuƙa ta. Har ma na kan hau keke in tafi na je na motsa jiki da ita wato na yi atisayen da ita.

Idan na fahimci wannan tambaya ana nufi ne, wato menene nake son canzawa a wurin aiki, ni dai a ra'ayina ba ni da wani abin da nake so in canza, sai dai na kan yi aiki a dukkanin akan abun da nake, wato na samu a wurin aiki.

Nakan yi wasanni wato irin na ball sannan da han wato da basketball sai karate, sannan kuma nakan yi boli ball.

A dukkan lokacin da nake so na yi wani abu ko na je wani wuri wato kamar banki inda ake bin layi, na kan yi haƙuri ne har wato layi ya zo kai na.

Ba ni da wani adadin wato yanayin yadda nake aiki da waya na, sai dai na kan yi aiki da waya ta ne a dukkan lokacin da na bukaci yin aiki da wayar.

Muna kare kanmu daga sauro ne, wato a lokacin da muka zo kwanciya sannan mu kan yi amfani da wato maganin sauro ko kuma maganin fesawa wanda yake korar sauro a ɗaki ko kuma ya kashe su. Sannan idan muka zo kwanciya wato muna shiga gidan sauro wato abin da ake ce ma a turanci mosquito net.

Wannan tambaya ƙila ana tambaya na ne akan wane irin biki na fi so. Ni dai wato ina son biki wanda ba a wato wata rigima.

Ina fara aiki kullum ne a dukkan lokacin da na je wurin aiki ƙarfe takwas daidai, saboda wannan lokaci shine asalin lokacin fara aiki.

Ƙware ma kuwa ina jin kukan zakara wanda aka fi sani wato da caran zakara kuma shi zakara a lokacin da gari yawaye yake yin cara.

Wato ina da nau'ikan kala-kalan abincin da nake ci da safe, amma musamman idan zan je aiki, na fi son cin abinci mara nauyi, kamar irin su taliya da indomie ko shayi da biredi.

Ina yin amfani da intanet ne a dukkan lokacin da nake, wato a dukkan lokacin da na buƙaci yin amfani da intanet, amma ba ni da wani ƙayyadajjen sa'o'i ko lokaci wanda nake yin amfani da intanet.

Wato babu wani ƙayyadajjen lokacin da nake karɓar kira ko ansa kira a wurin aiki, sai dai a lokacin da nake, nake wato vacant bani da wani aiki nakan ansa wato waya.

Ina iya ɗaura ƙulli musamman wato idan na sa kaya a cikin buhu nakan iya ɗaura ƙulli ko kuma wato kayan ana ɗau ko kuma idan kayan yana algarara ne shi ma nakan iya ɗaure ƙulli in ɗaure wannan kayan saboda yayi daɗin ɗauka.

Ƙwarai ma kuwa ina iya duba lambar QR musamman a lokacin da na sa waya na yi scanning ɗin wato wannan QR ɗin.

Abun sha wanda na fi so ina, ina son shan fura da nono, musamman nonon da na ga cewa kindirmo ne. Sannan ina shan kayan sanyi kamar irin su minerals.

Ba na cije farce saboda shi cije farce ma ba ɗabi'a bane. Ɓa na Malam Bahaushe ba kyakkyawan ɗabi'a ba ce. Sai dai nakan nema reza in yanke farce wato kumba ke nan ko kuma in nemo wato mutanen da suke yanke farce don neman kuɗi.

Wannan jimla da ake tambaya game da ita ba ta ba da wato wani ma'ana wanda za a iya ganewa a yi jawabi ba.

Ina iya tuƙin mota sai dai tuƙa mota ta ba ta zuwa gari da gari ba ne. Nakan iya tuƙa mota wato na je wani wuri amma ba gari mai nisa ba.

Ban cika jin tsoron ƙwari ba amma wato ƙwari irin masu cutar da ɗan adam bana son su. Du inda na gan su ina kashe su ne ko kuma in kore su saboda kada su cutar da ni ko su cutar da wani nawa.

Ina son wanke kaya na ne, wato duk ranar Asabar, wato ranar Asabar da safe na fi son wanke kayayyaki na.

Idan wato mutum yana zaune ya mummiƙe ƙafa, ni bana iya ƙetara ƙafafuwan shi in yana zaune saboda ba ɗabi'a ba ce ma mai kyau.

Idan ina so wato wani rubutu ya zama na cewa na yi shi saboda amfanin gaba, na kan so na yi amfani da alƙalami ne ba fensir ba, saboda shi fensir in aka yi rubutu da shi yana gogewa.

Gaskiya ni bana zuwa gidan fim, saboda zuwa gidan fim mafi akasari ana ganin na mutane ne waɗanda basu da aikin yi, ni kuma ina da aikin yi shiyasa bana zuwa gidan fim.

Ƙware ma sosai ina raba abincin mu da mutane musamman mutane kaman maƙota wanda na san cewa su ma basu da abunda za su ci. Akan dafa in aka dafa sannan sai in basu su ma su sa a bakin salati.

Ni dai lau a cikin launuka wanda na fi so wato na fi son launin fari sannan kuma bayan launin fari ina son launin shuɗi.

Ƙwarai ma kuwa ina karanta jarida. Duddadai yanzu ba a cika samun jarida ta takadda ba, sai dai akwai gidan wasu jaridodi wanda muke shiga ta, wanda nake shiga ta yanar gizo nake karanta rahotannin su da labaran su.

Sabulun da na fi amfani da shi kuma na ke son amfani da shi wato Medicated soap ne kamar irin su Septol da su Dettol da su Tatmasol, sai dai wani zubin na kan yi amfani da dudu osun.

Burun mu a wurin aiki ya kasance wato wato ma’aikatar mu tafi kowace ma’aikata ɗaukaka da suna.